Ina, ina jira wa a layi ina siyawa ne. In kamar naje siyan abu sai akace in jira a layi nakan tsaya sai injira mutane to ina jira a tsaye, ina tsayawa saboda wainsu lokaci in ka je ka zauna a layi za a wuce ka.

A ganina ina karɓa kira a aiki son huɗu, eh son huɗu ina karɓa kira a aiki, saboda in ukana ya kira ni ko kwastamomi suka kira to zan dauka kiransu. Sani mama zan iya kiran kwastamomi ko zan iya kiran masu siyan abu.

A'a, ba na karanta jarida wallahi. A ya da da yanzun nan kana da news naka a wayanka, kana da kayan wayanka, ka duba kayan duniya, kana kuma da waya, kana da kwamfuta, to me zai kai ni kuma karanta jarida a yanzun a rayuwar nan? Sa in je in karanta jarida to wallahi ba zan iya ba.

Sosai ma sosai wallahi ina kuka lokacin yanka albasa ku za ku ga ida nuna na ta fito da ruwa yana ta fito da ruwa. In na gama sai in wanke fuska na, albasa na da wannan zafi da in kana yanka sai yasa idon ka yana fitar da ruwa.

Eh, idan ina amfani da wayana nakan shiga irinsu Whatsapp, nakan shiga irin su twitter, irin su mene, me nan waya dinnan toh nake ina shigan su kaman irin su Twitter, X ina amfani da shi ina shiga. Kaman a rana dai in ba na yin aiki, nakan shiga WhatsApp in kaman ina dan jin in kalla su bidiyodi na mutane ko ina jin yin dariya sai in shiga Instagram.

A gidan mu muna ajiye makullan mu a wani kwano a falo a wurin zaman gida a ɗaki muna aje shi a wani kwano saboda kowa in ya dawo masu motoci sai su kai makullan kwanon din masu makullan ofis nasu ko wurin aiki sai su aje shi a kwano ɗin saboda kar ya ɓata, dan in bamu sa a cikin kwano ɗin nan ba zai iya ɓata.

Gidan mu na da jan kasa, an yi gidan mu da jan kasa kuma an yi gidan mu da siminti. An haɗa jan kasa da siminti saboda gidan ya yi kyau. Ai a yanzun a duniyan yanzun ana aiki da siminti ne. Gidajen yanzun ma kasa ba a yin da kasa sosai. Amma in an hada da kasa da siminti sai ku ga gidan yayi kyau sosai sai a se me penti to gidan mu jan kasa da siminti kuma an sa fenti.

Eh, a gidan mu muna dafuwa ko muna yin wuta da itace. Muna da homo da itace ace kaman akwai biki, biki da mutane zamu gayyace mutane sosai, so sai muyi abinci a itace saboda tukunyan itace yana da dankato. Yafi wanda za a yi a kaman tofi ko a yi a gas. To muna amfani da itace in kaman abincin da za a dafa yana da yawa.

Eh ina kallon taurari da dare amma ba kowane lokaci ba. Kaman a ce ranan sati da bana yin komai kuma nasan bazan je aiki ranan lahadi ba to shi zan kalla taurari da dare. Amma ranan da zan je aiki bazan iya cewa ina zama da dare sai ina ta kallon taurarin da dare ba. To bana kallon taurari daddare amma a ranan da nasan bazan je aiki ba ina kalla.

Eh kaman in zan kira iyalin gida na, mutanen gida na ina yin bidiyo da su, na yin bidiyo su sai kaman in ya dade ban gan mutanen gida na ba sai ka gan na kira su sai mun yi bidiyo waya sai mun yi sai muna ta dadi a bidiyo din sai kowa ya nuna mana wurin da yake. Ko kaman ina son kira abokanai na sance ina kuke sai su ce mun wai toh suna wurin kaza da kaza.

Icecream da na fi so shi ne icecream na madara. Na fi so, ni dai ina son kayan madara to komai da akwai madara ina so. Shayi ne ina so, ice cream ne ina so ko irin su yogurt nan ina son shi. To ice cream da na fi so dai ace dai ice cream ɗin ya samu madara sosai fari. Ba na son ice cream yana da kala. Idan ice cream ɗin na da kala to ba na son in sha.

Abinci da na fi so shine tuwon shinkafa da miyan gyaɗa. Ina son tuwon shinkafa da miyan gyaɗa sosai to shi na fi so kamar idan bani da lafiya ina so a dafa mun tuwon shinkafa da miyan gyaɗa to zan ji daɗin jikina. Kuma ina son spaghetti. Ina son taliya, taliya na da daɗi sosai. Ina cin taliya da yaji a haɗa mun shi kamar da manja ko man gyaɗa.

Ba wanda yana son tsayawa ai. Tsayawa a ce dai dole ne mutum ya tsaya. Kamar dai in ba wurin zama ko zan je wani wuri ko ina magana da mutum shine ina tsayawa amma na fi son zama. Ai in ka tsaya ya daɗe mutum zai gaji in ya tsaya ya daɗe. To ni na fi son zama amma kamar idan ina so in yi magana da mutane zan tsaya in yi magana da mutane amma dai in ba na yin komai ai ba zan je ina ta tsayawa ba.